Menene yake sa ka yin dariya? Abubuwan da yake saka ni yin dariya suna da yawa. Kamar idan yaro ya yi wani rashin ji, sai kaga abun ma abin dariya ne. Ko kuma kana cikin kallon wani fim, sai ayi wani abin dariya, sai kaga ka kwashe da dariya. Ko kuma kana cikin karanta wani labari, irin labaran barkwanci, su ma sukan saka ni yin dariya. Ko kuma idan masoyi ya dawo na gan shi, shi ma yakan sa ni yin dariya. Ko kuma idan Muhsin, yaro na, ya mun wani rashin jin, ya zo yana kuka yana ce mun "kiyi hakuri", sai shi ma in ji ya ba ni dariya. Ko kuma idan muna cikin ƙawaye, ana labarai irin na yaranta, shi ma yakan sa ni dariya. Abubuwan da suke saka ni dariya suna da dama. Musamman idan ina cikin ƙawaye na, ko kuma idan na hau Facebook, akwai abubuwan dariya da yawa, su ma sukan sa ni yin dariya.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a mako sau uku. Mukan yi taro ranar Talata, mukan yi ranar Juma'a, sannan mukan yi ranar Asabar. Mukan yi taro a kan abubuwan da za su taimaki kamfaninmu mu, mu tattauna menene ya ƙare a store, menene za a shigo da shi, sannan kuma menene ya kamata a fita da shi. Mukan yi taro a mako su uku. Mukan yi taro ranar Talata, mukan yi taro ranar Alhamis, sannan mukan yi ranar Asabar. Mukan yi taro a mako su uku. Muna tattaunawa a kan menene ya kamata mu shigo da shi, sannan menene ya kamata a fita da shi. Sannan menene ya kamata mu sake ƙirƙira wanda zai ƙara kawo mana ci gaba a kamfaninmu.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce kaman so biyar haka a wata ko kuma sama da haka. Nakan yanke farce a farkon wata, nakan yanke farce a tsakiyan wata, nakan yanke farce kan wata ta kusa ƙarewa. Aƙalla ba a ƙasara ba dai nakan yanke farce kaman so bakwai zuwa takwas. Ya danganta dai da yanayin fitowan farcen da wuri. Wasu lokutan ma a sati nakan yanke farce su biyu, wasu lokutan kuma su ɗaya. Wasu lokutan kuma a wata bai fi in yanke farce su takwas ba. Ya danganta dai da yanayin fitowan farce. Idan na ga ya ɗan fito sosai sai in yanke shi. Idan kuma na ga bai da yawa nakan ƙyale shi sai in sa ruwa da ɗan chemical haka ingoge dattin ciki sai in bar shi. Idan ya ɗan ƙara yawa sannan sai in samu in yanke shi. Nakan yanke farce so takwas a wata ko ma fiye da haka. Wasu lokutan kuma nakan yanke shi kaman su biyu a sati idan na ga ya yi saurin fitowa.

Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki amma dai yaro na da nake karatun nan, na ce kana kwana a ciki ya ce min a ina? To in na fahimci dai abin da kuke nufi. Ana nufin mutum yana kwana a cikin cikin ɗaki, cikin cikin ɗaki uwarɗaka kenan. Eh ina kwana a cikin ɗaki saboda a can ne akwai gado, akwai katifa, akwai fanka, akwai filo amma in mutun ya ce zai kwanta a waje. Babu filo sai dai kila ya ɗan kishin gida a kujera. To gaskiya a ciki nake kwana saboda shi cikin yafi wajen daɗi. Eh ina kwana a ciki saboda a cikin zaka samu ka hau gado, ka hau katifa, ka ɗan ja bargo abun rufa ka rufe. Sannan ka samu ka ɗauko filanka ka kwanta a kai. Sai ka ɗan rage haske, ka ɗan kukkule winduna idan ka shiga daga cikin saboda shi cikin yafi wajen daɗin kwanciya.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula. Eh ina sanya hula amma hulan ba irin na maza ba, irin na mu na mata. Wasu lokutan idan ana sanyi ina saka hula, hulan sanyi. Wasu lokutan kuma idan ba sanyi ake ba ina saka hula, hula irin na mata wanda aka ɗinka shi aka ɗan yi mai kwalliya da ɗan ƙyalƙyali. Eh ina sanya hula amma hulan irin na mata ba kalan na maza ba. Saboda ni mace ce nakan saka hulan sanyi idan ana sanyi wanda zai rufe mun kunnuwana ko kuma hula mai haɗe da "facemask" ko kuma irin dai hula irin na gayu. Ko da bacci ma zan yi ina saka hula saboda ba na son in bar gashina a buɗe kar aljanu su shiga ko su zo kusa da inda nake saboda su suna son gashi. Eh ina saka hula.

Kana tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci. Nakan tafi kasuwanci saboda in sassaro kayayyaki, kayayyakin kasuwancin waɗanda zan ɗan sassayar. Idan na saro in ɗan samu ƙarin wani abu kamar riba kenan za mu ce. Eh ina zuwa kasuwanci. Nakan je kasuwanci in sassaro abubuwa wa'yanda zan ɗan samu alheri a ciki. In ɗan samu ƙarin kuɗi, kamar yanzu in ka tafi da dubu goma kaɗan yi sare-saren kaya, kaɗan yi kasuwanci da shi, kaɗan siyo wasu abubuwan sai ka juya su sai ka ga ka samu alheri, za su iya komawa ma kamar dubu talatin. Nakan je kasuwanci ranar cin kasuwa in je in ɗan saro kaya. Wasu lokutan ma ni ne zan fita da wasu abubuwan in je in seda. Idan na seda kuma sai in ƙara saro wasu.

Wane irin kiɗa kake son ji? To a gaskiya dai ni ba mabociyar son kiɗa bane. Amma lokaci bayan lokaci, nakan ji kiɗa idan ina cikin nishaɗi. Ina son jin kiɗa irin na waƙoƙin musulunci, irin na Su mahir Zain haka, irin su ɗala albader alaina da sauransa dai, da irin su ana muslimun wabi izzati to irin su dai. Sai kuma wasu lokutan nakan so jin waƙoƙi irin na ɗan soyayya na Hausa, irin su waƙan Umar M Sharif haka da dai sauran mawaƙa. Wasu lokutan kuma a maimakon in ji kiɗa, na fi son jin sautin karatun Alqur'ani saboda yafi kowane sauti daɗi, yafi kowane sauti nishaɗantarwa, yafi kowane sauti saka zuciya tayi sanyi tayi natsuwa.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare ne idan ina da wurin zuwa. Misali, idan na tashi daga bacci, na yi sallah. Bayan na yi sallah sai in kama 'yan aikace-aikacena na cikin gida kamar su shara, wanke-wanke, gyaran ɗaki, goge-goge, wankin bayi, sharan tsakar gida. To bayan duk na gama wannan, zan zo in haɗa abin karin kumallo. Bayan na karya sai in yi wanka. Idan na yi wanka sai in zo in shirya in sa kaya masu kyau wanda zan je wurin da nake son in je da shi. Sai in fita bakin titi in tara abin hawa in hau. Amma wasu lokutan idan ka fita ba ka samun abin hawa a kan lokaci sai kai kusan minti talatin arba'in a kan titi ba tare da ka samu abin hawa ba. Haka dai za ka yi ka tara wani. Kana ƙara haƙuri ka tara wannan, ka tara wancan. Wani ma idan ka tare shi sai ya faɗa maka kuɗi mai yawa idan ya ga kana sauri ne. Idan ba ku daidaita ba haka zai wuce ka ƙara jira lokaci mai tsawo kan wani ya zo ka samu dai har ka samu ka je inda za ka je. Ina zuwa, ina yin tafiya ne ta hanyar hawa abin, abin hawa ko napep ko a daidaita sahu ko kuma mashin ko kuma taxi. Wasu lokutan ma idan duk wa incan ba su samu ba sai mutum ya hau bus. Amma su matsalar mota bus sun dinga tsattsayawa kenan. Idan kana sauri sun dinga tsattsaya wake nan. Su tsaya a nan, su tsaya a can. Duk fasinjan da suka gani sai sun tsaya har sai motan ya cika ba za su tafi da kai inda kake son ka tafi kai tsaye ba.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Sau nawa kake rubuta rahoto? Sau nawa kike rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto kaman so bakwai a mako. Kullum sai na rubuta rahoto saboda sanin abubuwan da suka faffaru a wurin aiki. Ina rubuta rahoto kullum, kullum saboda sanin menene ya faru a wurin aiki. Ina rubuta rahoto kaman so bakwai haka a mako. Ina rubuta rahoto a ƙalla so bakwai a mako. Ina rubuta rahoto akan abubuwan da aka fita da su da abubuwan da aka shigo da su. Sannan kuma ina rubuta rahotanni me muka tattauna akai, wane ƙaruwa aka samu, wata asara aka yi, dukka dai muna harhaɗawa mu rurruɓuta rahoto. Akalla ba a kassara ba. Mukan rubuta rahoto kusan kullum a mako.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da yawa. Da farko dai idan na tashi, idan ina jin nishaɗi a ranan, zan tabbatar da cewa ko ina da ina na tsabtace wuraren, ko ina da ina. In tsabtace inda nake kwanciya, in tsabtace falo na, in tsabtace banɗaki, in tsabtace tsakar gida, sai in siyo fulawa da balambalan, in zauna, in ɗauko Alqur'ani, in karanta. Shi ma yana saka nishaɗi a zuciya. In yi wanka, in saka kaya mai kyau, sannan in yi girki mai daɗi. A duk sanda nake son yin nishaɗi, nakan karanta Alqur'ani ko kuma in yi azikar, in yi tasbihi, in yi ambaton Allah, duk da dama kullum a cikin yin miki. Amma duk sanda nake jin nishaɗi ko kuma nake son in ji nishaɗi a raina, nakan karanta Alqur'ani, littafin Allah mai tsarki.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh gaskiya ina kuka lokacin yankan albasa. Amma kukan bawai daga zuchiyana yake zuwa. Yana zuwa ne a sakamakon wannan yankan albasan da nake yi, saboda yana saka idon mutum ya yi zafi. Kawai sai ka ga ka fara hawaye, ka fara kukan da baka shirya mi shi ba. Eh ina kuka lokacin yankan albasa saboda zafin albasan yana fara shigan maka ido. Kawai sai ka ga ka fara kuka ba tare da ka san me dalilin kukan ba. Ba tare da ka shirya zuwan kukan ba. Har na kusa da kaima ka ji suna su ma hawaye. Ana cewa wannan albasan yana da zafi. Ka ga yanda yake sa ni ina ta hawaye? Nan da nan sai ka ga idon mutum yayi ja, yayi luhu luhu saboda yankan albasa. Shi albasa yana saka kuka aduk sanda mutum yake yanka shi, kukan da baka shirya yin shi ba. Wani lokacin ma ko ka ce baza kayi kuka ba kana yi, kana yankawa, kana kau da kanka gege saboda kar zafin albasan ya shiga. Amma sai ya biyo ka ya shigan maka ido, ya saka ka kuka. Musamman idan albasa irin tsohuwar albasa ce, to za ka ga yana da zafi, yana saka kuka sosai da sosai.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Kina cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace. Duk wanda ya yi talla yana nufin azo a sayi kayan shi. Kuma da ma ai shi sana'a sai da talla. Idan ba ka yi talla ba, bayan da za a yi a zo a sayi kayan ka. Ina cimma manufar tallace-tallace. Da ma shi manufar tallace-tallace shine ka tallata wa mutane su zo su sayi abin da kake siyarwa. Kuma in sha Allahu, idan ka tallata, idan dai har mai kyau ne, za a zo a si siya. Ina tallace-tallacen kaya na kuma ina samun ƙaruwan masu siyan kayan a ko da yaushe. Musamman dai zoɓo na da nake yin shi da sinadarai masu inganci. Ina haɗa shi da zoɓo rodo, da galic, ina haɗa shi da zoɓo rodo, da ginger, da abarba, da cucumber. To mutane suna son wannan haɗin. Za ka ji ana cewa "ai zoɓon wance akwai daɗi ku je ku siya". Ina cimma manufar tallace-tallace. Da ma shi ai sana'a sai da tallace-tallace.

Kana jurewa barkono mai yaji? A'a, bana jurewa barkono mai yaji. Saboda yana macutar da lafiyan jiki. Idan dai har yajin ya wuce misali, kamar idan barkonon yana da matukar yaji sosai irin wanda da ka sha, za kaji kamar an zuba maka wuta a kan harshe. To gaskiya bana iya jure mai. Ina sha idan na jina da yaji sosai, sai dai na samu ruwa in sa a bakin ko kuma in yi maza-maza in yi brush in goge harshe na. Saboda wannan yajin ya bar baki na. Shi kuma barkonon da naga yana da yaji, sai in sake daka shi, in haɗa shi da ƙuli-ƙuli, in ɗan ƙaƙara mai wasu abubuwa saboda yajin ciki ya rage. Saboda idan ma mutum na cin barkono mai yaji sosai, zai iya kamuwa da cutar ulcer ko kuma basir ya zo ya kama ka. To saboda haka ni bana iya jurewa barkono mai yaji.

Kana da manufa na wata-wata? Eh, ina da manufa na wata-wata. Kamar yanzu, kowacce wata nakan ajiye nera dubu uku saboda nan gaba zan kwashe su, za su yi min amfani in ɗan siya wani abun ko in ɗan gyara kujeruna da suka lalace ko kuma in yi wani kaya idan ya zo a bikin sallah ko kuma wani gudunmawa ko kuma don in siyi wani abin dai da nake so in siya amma bani da kuɗin da zan iya siyan shi a lokaci ɗaya. To ina da manufa na wata-wata. Duk wata nakan yi wasu abubuwa waɗanda za su taimaki rayuwana. Nakan ɗan ajiye wasu ƴan kuɗaɗe, sannan kuma duk wata nakan ɗan yi kwalemar ɗakina, in ɗan fuffutar da ƙura, in ɗaddaga ƙasan kujera, in ɗan fitar da kwanoni na ga baki ɗayan su in wanke da wanda nake amfani da su da wanda bana yi.

Kana kallon taurari da daddare? Kana kallon taurari da daddare? Eh, ina kallon taurari da daddare. Musamman idan dare ya yi, wata ya haske sai ka ga taurari sun haska sararin samaniya. Ina kallon taurari da daddare saboda suna da kyan kallo kuma suna ƙara ma mutum imani. Zaka ga sama yayi haske, taurari sun barbazu ta kuma wata gata nan a gefe. Zaka ji garin yayi sanyi. Suna da kyan kallo sai su sa kama in kana kallon su ka faɗa kogin tunani na ƙara gane girman Allah wanda shi ne ubangijin taurarin. Wanda ka san wannan taurarin ba su suka halacci kansu ba kuma ba su suka ajiye kansu a wannan sararin samaniyar ba. Akwai wanda ya ajiye su, shi ne Allah Mahaliccin kowa da komai, ubangijin sammai, ubangijin ƙassai, ubangijin taurari, ubangijin rana, ubangijin wata kuma muma ubangijinmu wanda ya halicce mu.

Wane malami kake fi so? Wane malami kika fi so? A cikin malamai, na fi son malamin Alqur'ani saboda Alqur'ani idan ana koya maka shi, idan ana karanta maka shi, za ka ji sanyi da natsuwa a cikin zuciyan ka. Sannan za ka rinƙa jin tarihi da mu'uzo-mu'ujuzozin manzanni da abubuwan da dai suka shafi rayuwa. Babu abin da ba a faɗe shi a cikin Alqur'ani ba. Sai kuma malamar Sira, tarihin ma'aiki Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam. Shi ma ina son wannan malamin saboda za ka ji tarihin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan malamar Sira tana karanta maka Sira. Sai kuma malamin Hadisin Manzon Allah. Ita ma ina son malamar saboda tana koya maka hadisai, abubuwan da Annabi yace a yi da wa'inda yace a bari.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? To, nidai bana aikin gwamnati, zaman kaina nake yi. Aikin kaina nake yi, wato self employment. To, a dai aikina dai a sana'ata da nake yi, tunda shi ma zan kira shi aiki. Ina iya ɗauke buƙatun kaina. Ina iya ɗauke wa kaina buƙatu. Nakan iya biya ma kaina kuɗin abubuwa da dama. Ba tare da na jira wani ya yi min ba. Nakan iya biyan kuɗin abubuwa. Kaman ina son takalmi, a cikin wannan kuɗin aikin nawa zan iya siya. Haka ma idan ina son sababbin tufafi, a cikin kuɗin wannan aikina wa zan iya siya. To, aikina ya yi min abubuwa da dama. Nakan iya siyan sababben zannuwan gado idan zannuwan gadona ya lalace. Duk dai wani abubuwan bukatuna in suka taso, da wannan aikin nakan iya yin shi. Karkashin abin da nake samu a wa'innan aikin, na kan iya biyan ma kaina wasu bukatun. To wannan ma zai iya zama babbar nasara a gare ni, saboda nakan iya yi ma kaina abubuwa da dama ba tare da na jira wani ya yi min ba.

Wayarka tana cika ajiya? Eh wayana tana cika da ajiya amma idan na ga ajiyan sun yi yawa, wayar ta fara irin kaman zatayi slow, slow, slow haka. In ta fara slow, slow, slow, to sai in rage abubuwan da na ajiye a wayan, in ɗan gogge wasu saboda in ɗan samu space. Eh wayana tana cika da ajiya saboda ina ajiye abubuwa da yawa masu muhimmanci a cikin wayana. Nakan yi ajiya kamar su ta Gmail, nakan ajiye hotuna, nakan ajiye abubuwa dai da dama a cikin wayan na wa. Nakan yi ajiyoyi sosai da sosai a cikin wayana har ya zama wayan ta cika ma, ya zama babu space. Idan na ga to wayar ta cika da ajiya, in na ga wayan ya cika da ajiya, sai in rarrage wasu abubuwa don ina so in ƙara ajiye wasu abubuwa.

Wane irin jaka kake kai? Eh, jakan da nake kai baƙi ne, amma kuma wata lokacin ina chanchanza wasu iri. Shi jakan da nake kai ya kasance babba mai girma. Yana da girma sosai sosai kuma wasu lokutan ma ina canza shi.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Ina karanta jarida kullum, saboda sanin menene sabon abu da ya faru. Sanin labaran gwamnati, labaran siyasa, da kuma labaran kasuwanci, da kuma labaran ƙasashen waje ma, da wani abun al'ajabi da ya faru, duk zaka same shi a cikin jarida. Ina karanta jarida kullum. Nakan je bakin titi, wuraren masu saida jarida, wanda suke tsaya a kan titi, in ga wace jarida ce sabuwa, wacce ce ta fito yau, sai in siya, sai in dawo gida in karanta. Wasu lokutan ba duka jaridan nake karantawa ba. Ina karanta abubuwan da yake a sama sama sama ne kawai, sai in fahimta me labarin ya kunsa, sai in bar shi haka.

Wane irin yanayi kake fi so? A cikin yanayi na fi son yanayin sanyi. Saboda shi baya da takura. Idan ma kana jin sanyi ne zaka iya ka saka rigan sanyi. Idan kwanciya za ka yi za ka iya ka saka bargo ka lullaɓa jikinka. Amma ko yanayin zafi za ka ga ka rasa inda za ka yi. Ka kasa bacci, ka kasa komai saboda zafin nan da yake gari. Ka ga baka da sukuni, kai wanka ka kwanta a ƙasa, kai waye, kai waye. Kuma mu da yake ba a ma barin mana wutan nefa. Balle mutum ya ce zai samu ya kunna fanka. To na fi son yanayin sanyi, yanda shi ko babu wutan nefa za ka iya kai baccin ka ba tare da takura ba. Amma shi yanayin nan na zafi ba shi da daɗi. Shi ya sa a cikin yanayi, na fi son yanayin sanyi sama da yanayin zafi.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Saboda idan ka ajiye abin ka a yanar gizo, duk sanda ka buƙace shi za ka iya ganin shi. Ba kamar ma in ka ajiye shi a takarda ba. Za ka iya niman takardan ka rasa. Amma idan a yanar gizo ne, da ka buƙaci abin ka ka yi searching ɗin shi za ka gaya fito. Saboda haka ne ya sa na ke yin, na ke yin amfani da ajiya a yanar gizo. Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Saboda idan ka ajiye shi, duk sanda kake son shi za ka iya ganin abin ka. Amma idan ba a yanar gizon ba ne, zai iya ya ɓace.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne, dama da farko kafin ma na bada aikin, sai na tabbatar da cewa wa inda na ba ma aikin mutane ne masu amana, masu yin aiki mai kyau ba tare da cuwacuwa ba. Kaman yanzu wani in ka ba shi aiki zai dan rarrage kuɗin sai ya maka aiki mara kyau. To ina bada, ina tabbatar da ingancin aiki da farko kafin ma a fara aikin. Zan ba mutumin da ya dace aba, wanda ya san me yake yi ba wai wanda bai dace ba. Ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyan duba me ya kamata a yi ma, me ya kamata a yi. Sann nan in rikayi ina duddubawa, ina duddubawa ina bincikawa tin kafin ma a fara aikin.

Yaya kake inganta aikin ku? Ina inganta aikin mu ne, ta hanyar shawarwari, da nazari da kuma tattaunawa da abokan aikina, akan abin da zai kawo mana ci gaba a aikin. Mukan tattauna abubuwa kafin fara aikin, saboda mu tabbatar da cewa abin da muka tattauna zai inganta aikin mu ta hanyar shawarwari da maganganu a tsakanin mu. Ba mutum ɗaya ke yanke hukunci ba, sai mun tattauna da abokan aikina mu ba da shawarwari wanda zai inganta aikin.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau babu adadi. Saboda da na ga ya ɗan yi datti ko da dattin ba mai yawa bane, zan saka tsintsiya in ƙara shashare shi saboda bana son datti. Amma dai idan zan ƙayyade, zan iya cewa ina sharewa kaman sau goma sha biyar. Nakan share da safe, shara mai kyau da gyara, in gyara ko ina da ina in yi mopping. Bayan nan ma da rana idan ya ƙara ɓaci zan sake gyarawa. Da yamma ma idan ya ɗan ɓaci kaɗan, shi ma zan ƙara gyarawa. To bayan wannan gyara ukun da zan yi masu kyau, akai akai kuma da na ga dan ƙura ko kuma an yi baki sun zo sun tafi, in sun ɗan ɓabbata wuri zan ƙara shasharewa. Ina share gida aƙalla sau goma sha biyar a rana ko ma fiye da haka.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi ne ta hanyar tsayuwa da ƙafafuwana. Musamman ma idan mutum bai je da wuri ba har layi ya taru. Amma idan layi bai taru ba ai baza ka je ka tarar da layi ba. Amma idan layin ya riga da ya taru dole ne ka jira, da farko idan ka je ka ga layi ya taru, da farko idan na je na ga layi ya taru. Zan ce ma wa'inda suke wuraren sassanninku, ya kuke? An tashi lafiya. Sai in ce wanene na ƙarshe in aka faɗa mun. Sai in ce to ina bayan ka. Daga kai sai ni ke nan. Sai mu zazzauna idan a tsaye ne kuma ake bin layin shi mm tsatsaya mu jira layin.

Nawa nisa kake tafiya da ƙafa? Ina iya tafiya a ƙafa ne, baya wuce kamar minti talatin zuwa arba'in idan yayi tsanani awa ɗaya, kamar kilomita ɗaya dai. Ina iya tafiya da ƙafa, kaman na minti talatin, ko arba'in, idan yayi nisa awa ɗaya, kamar kilomita ɗaya ke na. Bana iya tafiya mai tsaho sosai a ƙafa, saboda ƙafafuwan nawa basu da isassun lafiya. In ba haka ma, nan da nan sai inji na fara haƙi. Ina neman ruwa, ƙishi ya dame ni, sai in yi zufa. Toh, wannan dalilin ne yasa bana iya tafiya da ƙafa mai nisa. Na kan dai yi tafiya kaɗan minti talatin, arba'in, zuwa awa ɗaya, ko kuma kilomita ɗaya, baya wuce dai haka.

Kana kunna sanarwar, sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps saboda kamar yanzu idan akwai wani mining da nake so in yi ƙarfe kaza, to zan kunna sanarwa kan cewan lokaci yana yi ya tuna min. Ina kunna sanarwar app saboda ya tunatar da ni ƙarfe nawa ne.

Yaya kake gaisar da mutane? Ina gaisar da mutane ne wasu lokutan idan mun haɗu dasu a hanya zan gaishe dasu in ce ina yini ina gajiya ya aiki, ya kowa da kowa ya mutan gida. Idan da yamma ne kuma ace barka da yamma, ya kuke da fatan kuna lafiya. A ɗanyi dariya, idan kuma waɗanda suka girme ka ne, idan kuma waɗanda ka girme su ne su zasu fara gaishe dakai. Idan kuma wanda na girma ne suma su zasu fara gaishe dani. Idan kuma wanda suka girme ni ne, nice zan fara gaisar da su kaman in an haɗu da safe za a ce an tashi lafiya, ya kwanan iyalai, ya yara, ya rayuwa da dai sauransu.

Wane fure kake fi so? A fure nafi son launin ja, mai ƙanshi sosai irin ƙanshin rose haka. Saboda yafi kyau, yafi ɗaukan ido. Idan kuma ja ne aɗan sirka shi da farifari. Nafison launin ja, mai ɗan haske launin.

Kana iya yin iyo? A'a, bana iya yin iwu. Ban ma taɓa kwatanta shiga cikin ruwa ba. Habbar balle in koyi iyo, saboda ni mace ce, su kuma mata ba'a san su da harkar shiga ruwa ba, har su iya yin iyo. Sai dai ko wata in kaddara ta faru, yana da kyau ka koya. Ko in za ku je wani gari kun bi ta ruwa saboda tsaro. Idan kwale-kwale ya ko fada, ba a fata. To, idan ka iya iyo a wannan lokacin zai iya yin maka amfani domin ceton rayuwarka. Amma ni bana yin iyo.

Wane gidan abinci kake fi so? Wane gidan abinci kika fi so? To, ni dai gaskiya ba wani zuwa gidan abinci nake yi ba. Bana wani zuwa gidan abinci sosai. Sou ɗaya dai na taɓa zuwa ShopRite. Na ga abincin su na da daɗi, sai kuma Gallery Mall shima mun taɓa zuwa. Abincin su yana da daɗi. To duk a gidan abinci dai, na fi son gidan abinci na saboda ya fi kowanne daɗi da tsafta. Saboda ni na sarrafa abuna, na san yanayin tsaftan shi, na san yadda yay na dafa abuna. Sannan na yi amfani da sinadarai masu inganci. Gurara na dafa abincin. Duk a gidan abinci. Na fi son gidan abinci na wanda ni ce na dafa shi da kaina. Na yi amfani da kayan lambu, na saka kifi da nama. Sannan kuma na haɗa ingantattun abubuwan sha. Na haɗa ingantattun drinks kaman su zoɓo, abarba juice, kankana juice da kunun aya. Duk a gidan abinci. Na fi son gidan abinci na sai kuma ShopRite kuma ina son abincin su.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi saboda ina da ulcer. Wasu lokutan idan jikina yana min zafi, idan na ji jikina na min zafi sai in ji ina buƙatar shan ruwan sanyi. Duk da cewa shi ruwan sanyin ma yana iya zama cutarwa gare ni ta wani fanin. Amma idan na sha, na kan ji sanyi a cikin cikin nawa sai zafin cikin nawa ya ragu. Amma wasu lokutan ba wai saboda zafin ciki nake sha ba. Nakan sha ruwa mai sanyi idan ana zafi, rana ta yi yawa sai ka ji kana yawan jin ƙishi. To a lokacin in ba ruwan sanyin na sha ba, ba na jin ƙishin ya tafi. Sai na ɗan samu ruwan sanyi na sha shine sai in samu ƙishin in ji shi ya rage sosai. Nakan sha ruwan sanyi a lokutan zafi kamar yanzu a cikin zafi nake za ka yi ta shan ruwa, ka yi ta shan ruwa. In ba sanyin ruwan sanyin ka sha ba sai ka ji ƙishin naka baya tafiya.

Sau nawa kake amfani da wayan ka? Sau nawa kake amfani da wayar ka? Ina amfani da waya na sau babu adadi saboda bana kirgawa. Duk sanda bukatan amfani da shi ya taso kawai ina ɗauka ne. Ban ƙayyade ma kaina adadin yanda zanyi amfani da waya ba. Duk sanda amfani da wayar ya taso kawai zan ɗauka ne. Falantana ma ita waya abu ce da ya kamata ya kasance kusa da kai saboda ya zama yanzu kullum cikin amfani da waya muke. A tana agogo wannan. Ko da mutum yana da agogo a jikin bango bai cika damuwa ya kalla ba sai dai ya kalla na wayan shi. Abubuwa da dama yanzu kana yin su ne da waya. Ko kuma in kana so ka yi magana da wani ɗan uwanka sai dai ka kunna data. In ka kunna data kawai sai kuyi chatting ko kuyi video call ko kuma voice call. To ina amfani da wayana kusan ko da yaushe.

Kana kunna tsaron bature? Eh ina kunna tsaron bature, saboda idan ka kunna tsaron bature babu ruwan kada wanda ba ka so ya ga abun da ke cikin wayanka ya ɗauka ya gani. Saboda kariga da ka kunna tsaron bature dole ne sai ya tambayi izininka kafin ya yi amfani da wayanka. Amma idan ba ka kunna ba koma waye ya ɗauka wayan kawai zai fara amfani da shi. Amma in ka kunna tsaron bature dole sai da izininka za a iya amfani da wayanka. Amma in ba ka kunna shi ba duk yanda mutum ya ga dama zai iya maka ba tare da izininka ba, ba ka ma saniba.

Kana riƙe riga a aljihunka? Kana riƙe riga a aljihunka? A'a, bana riƙe riga a aljihu. Saboda riga ba zai shiga cikin aljihu ba. Saboda wannan cikin aljihu ba shi da girma. Shi kuma riga abu ne da yake da ɗan girma. Shi ya sa bana riƙe riga a aljihu na. Sai dai idan rigar babies ne ko na jarirai shine za a iya sa shi cikin aljihu. Amma dai rigar mu na manya. Ba yanda za a iya shiga cikin aljihu. Wannan dalilin ne ya sa bana riƙe riga a aljihu na.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Wa yake goyon bayan ka? Ana nufin wa yake taimakama mutum da shawarwari, yake ƙarfafa wa mutum gwiwa. Mutane da yawa masu muhimmanci a rayuwa na suna ƙarfafa mun gwiwa. Ta farko mama na, ta biyu kuma auntie na, ƙanwar mama na. Tana so na kuma tana ƙarfafa mun gwiwa. Duk abun da yake mai kyau ne shawara na gari ta kan bani fiye da wanda maman nawa ma za ta bani. Kuma ni ma duk damuwa da nake da shi kafin in gaya wa kowa ita zan fara faɗa ma wa, sai ta bani shawara mai kyau wanda zai ƙarfafa mun baya sai in ga kuma haske in ci gaba a rayuwa na, sai ka ga komai ya wucce har in zo in ci nasara. Saboda wannan ƙarfafa mun baya da take yi.

Kana iya duba lambar QR a wayanka? Eh, ina iya duba lambar QR a wayana. Amma wasu lokutan idan wayan tana jin misbehevi ba ta yi saboda wayan ƙaramar waya ne. Amma nakan iya duba QR a wayana idan, idan buƙatar hakanta ta so. Nakan yi amfani da wayana wurin duba lambar QR.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a bana rera waƙa lokacin wanka. Saboda ni musulma ce kuma a addinin musulunci babu kyau yin magana a bayi. Saboda shi bayi matattaran sheɗanu ne da aljanu. To babu dalilin da mutum zai shiga ya kama rera waƙa kamar wanda bai san me yake yi ba. Ya fi kyau ne idan ka shiga bayi. Idan na shiga bayi, na fi yin shiru bayan nayi addu'an shiga ban ɗaki, sai in yi wankana in fito. Ba tare da na yi wani waƙe-waƙe ko surutai ba.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Abubuwan da nake son canzawa a wurin aiki suna da yawa. Abun na farko da nake son canzawa a wurin aiki ita ce kwamfutana, saboda ta lalace bana iya aiki da ita. Ta tsage. Ina ta son in samu dama in canza ta idan Allah ya kawo daman. Amma, amma shi kwamfutan ina dan iya yi manage da shi a haka kafin in samu damar canza shi.

Kana duba daftarin kuɗi? A'a bana duba daftarin kuɗi. Kawai in dai aka bani kuɗi abin na farko da zan duba shine in tabbatar da cewa wannan kuɗin mai kyau ne. Da na tabbatar da cewa mai kyau ne, to ni ba wani daftarin kuɗin da nake dubawa. Dan ban ma gane me kuki nufi ba ba lantana. Ban gane me daftarin kuɗin ba, kuma gaskiya ni bana wani daftarin kuɗi.

Sau nawa kake duba saƙonni a saƙonnin aiki? Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonnin a aiki kaman so goma sha biyar. Saboda akan turo min saƙonnin aiki akai akai. To akwai lokutan da nake warewa, domin duba saƙonnin aiki saboda kar wani saƙo ya wuce ni mai mahimmanci. Shi yasa nake ƙoƙari nake duba saƙonnin aikin lokaci bayan lokaci saboda kadda a turo wani saƙo mai mahimmanci ban gani ba idan ban duba ba. Shi yasa nake ƙoƙari ina duba saƙonnin aiki kaman so goma sha biyar a rana. Nakan duk duba in gani ko akwai wani sabon saƙo da ya shigo na aiki.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki na duk sati sati. Idan kuma kayan bai taru ba, nakan wanke shi kaman duk bayan kwana biyu-biyu. Wasu lokutan kuma ina wanke kayayyaki na kullun-kullun, kamar underwear haka da brezier. To su bana barin su, duk idan na saka na cire, zan wanke su da zarar na cire. Ina wanke kayayyaki na wani lokacin kullun, ya danganta dai da yanayin da na samu lokaci. Wasu lokutan kuma sai bayan sati sati. Amma suwa'inan inner wears ɗin, ina wanke su kullun-kullun. Ina wanke kayayyaki na kullun-kullun.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Idan an bani wa'insu ayyuka, to nakan sabunta su. Nakan sabunta shirye-shiryen kwamfutana da sababbin aikin da suka zo hannuna, sai in goge tsofaffin ayyukan da suke kai. Ina sabunta shirye-shiryen kwamfutana idan na samu sababbin aiki, sai in sabunta shirye-shiryen kwamfutana, sai in goggoge wa'incan tsofaffin. Saboda sababbin shirye-shiryen da na samu su sami daman samun isashen wurin da zai ishe su. Shi ya sa nake sabunta shirye-shiryen kwamfutana. Saboda idan ba ka goge tsofaffi ba, in za ka sabunta sababbin, to space ba zai ba ka daman sabuntawa ba. Shi ya sa nake goge tsofaffin wayanda na tabbatar da ba su da amfani, sai in sabunta su da sababbi.

Ina kake son ciyar da hutu? A inda nake so in yi hutuna idan an bamu hutun makaranta, nakan so na tafi ƙauye wurin anti na saboda can yana da daɗin yin hutu. Za ka yi yawon ka, ka sha iskan bishiyoyi kuma ƙauye suna da wadataccen iska saboda ba su da gidaje a cuccunkushe. Nakan ciyar da hutuna a can wani gari mai nisa, mai tsahon kilomita goma zuwa goma sha ɗaya idan a abin hawani. Ina ciyar da hutuna a gidan anti na saboda ina jin daɗin yin hutu a can saboda ta iya girki masu daɗi irin na gargajiya kamar su gurasa, dambu, alale to shiyasa nake son ciyar da hutuna a can.

Kana iya busa tsaki? Eh ina iya busa tsaki amma ba haka nan kawai ba. Ina iya busa tsaki ne kawai idan an ɓata mun rai. Nima ban san sadda tsakin yake zuwa ba, sai dai in ji ina yin tsaki kamar haka mtttzz. Sai mutum ya yi ta tsaki ba tare da ya san dalilin da ya sa yake tsakin ba. Kuma bayan wanda ya ma ɓata maka rai din, ƙila shi baya wurin sai dai ya bakka da busa tsaki. Amma dai shi tsaki ba ma abu bane mai kyau kwata-kwata. Shi ya sa haka nan dai bana yin tsaki sai dai idan an ɓata mun rai sannan nake iya busa tsaki. Amma idan mutum yana cikin farin ciki ai ko shi tsakin ma bazai zuba balantana har mutum ya busa shi.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai. Bana bari in je a latti, saboda ina tashi da wurwuri in gama ayyukana na cikin gida. Daga zaran na tashi, idan zan je aiki ƙarfe takwas ne, zan farka tun ƙarfe shida ko kuma biyar. Ina tashi bayan na yi sallah, sai in fara share gida, in gyara gado, in yi wanke wanke, in yi goge goge, sai in zo in dafa breakfast. Bayan na karya, sai in je in yi wanka, sai in fita aiki a daidai lokaci kafin lokaci ya ƙure. Nakan samu damar isa wurin aiki lokaci daidai, ba a lokacin da bai dace ba. Ina zuwa aiki lokaci daidai ba a latti ba.

Sau nawa kake kidaya kayayyaki? Ina kidaya kayayyaki kaman su ɗari a rana. Saboda in gane wasu kaya ne suka rage wa in naine ba sa nan. Wane kaya ne ya kamata a ƙara siyowa, wane kaya ne ya kamata a fitar da su. Shiyasa nake ƙirga kayayyaki sosai. In gane na nawa aka yi ko kuma faɗuwa aka yi ko riba aka samu. Ina kidaya kayayyaki kaman su ɗari da hamsin haka.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, ina sa hannu a saƙonninmu. Musamman saƙon da ya shafi ɓangaren ofis ɗina. To sai na saka mai hannu, na ba da umarnin yi kafin ya bar ofis ɗina. Kaman idan an yi odan zobo, to za a kawo mun littafin ciniki sai in saka hannu in yi receiving ɗin alert, in ga wani saƙonni ne kuma aka turo mun sai in sassaƙa masa hannu.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyukane ta hanyar zaunawa, sai in ga aiki nawa nake da shi. Wanne yakamata in fara, awa nawa zai cema. To nakan zauna kaman yanzu in ina da aiki kala goma a ƙasa. Zan zauna sai in rubuta jadawalin ayyukan. Idan na yi kaza, zai fi zan ɗauke minti kaman talatin ina yi. Bayan minti talatin na gama shi sai in ci gaba da yin wani abin. To bayan nan dai a haka a haka ne har in samu in shirya ayyukana ba tare da wani ya shiga lokacin wani ba. Idan na riga da na shirya ayyukana, na ba ma kowanne lokaci. Kaman yanzu wannan in bashi minti ashirin, wannan minti goma. A haka a haka ne har in samu dai in gama. Ina shirya jadawalin ayyuka ta hanyar zaunawa in tsara aikin.

Me kake yi don ƙara aiki? Ina yin abubuwa da dama don ƙara aiki. Haka nan ma haka nan ma ina ɓata aiki saboda in ƙara aikin. Haka nan yanzu idan nayi shara zan iya ɗebo ƙura in zuba saboda in ƙara sake yin aikin. Na kan yi abubuwa da dama domin ƙara yin aiki. Kamar yanzu idan na ɗebi ruwa na cika drum to zan iya in zubar da shi sai in ƙara zuba wani. Dukku ga a nan ma ai na ƙara aiki.